To, kaman ni idan zan yi ajiyan takadduna ina da abun da ina kira, eh, wurin ajiye takadduna wanda ana buga ta da katako. Eh, na san a turanci ana kiran shi shelf amma kuma a hausance ban sani ba gaskiya. To shi ana yin shi ne haka, idan aka sa shi, shi kenan sai ka, sai ka fara jera takardu a wurin. Kaman mani yanda nake yi, in na jera takarduna ya zama wurin da kowane rana idan ka gama yin karatu za ka maida takardu a wurin yanda yake muni ke.

Ina duba dattin kuɗi domin yanayin yanda mutane yanzu suke aiki da kuɗi suna suna wulaƙantar da yanda ake ma kuɗi. Shi yasa kowa yana naɗe kuɗi yanda ya so, ya ajiye yanda ya so kuma ya bar kuɗi yayi datti, yafita kamalinsa. Shi yasa amma ni bana barin kuɗi da dattinsa. Ina so in gansa da tsabtsansa yanda ya fito haka a same sa.

Yanda nake nema izinin hutu, shi rubutu za ka yi. Kamam ma ni ina rubutawa ne, inna rubuta zan tura shi a yanayin wasiƙa, a yanayin wasiƙa nake rubutawa. Sai a samu a je a yi, a fita da shi a kan takarda sai a zo a bayar da shi a cikin wurin aiki. Idan an samu zarafi an duba sai a sa maka hannu ko ka je ko babu. Bai da wuya wannan.

Yanda nake zubar da shara zan ɗeba shara na sa sha leda sai kuma a kira motan ɗeban shara. Suna zuwa a cikin sati sukan iya su shigo cikin mazaunin mu son biyu ko son uku. Toh acikin zuwan sun nan in sun zo ni dai lokacin da ina gida zan fitar da shara a ƙofan gida sai su ɗeba shara su tafi idan kuma sun zo ranan da ban fita bane kaga zan ajje shi sai randa sun zo su suke deban shara sai su kai wurin zubar da shara. Wato akwai inda musamman an aje domin zubar da shara toh su suke kai wa mu ba mu zuwa mu.

Lokacin yin wanka, da safe mm in na tashi sai wurin wanka, in na wanke baki sai wanka, in na fito sai cin abinci sai kuma in na dawo aiki da yamma. Zan sake in yi abun da nayi da safe shi zan sake maimaita wa da yamma sai in sake yi kafin naci gaba da sauran abubuwan dazan yi.